A hakika ina amfani da Infinix Note 12 ne wurin biyan bukatuna na online, kamar browsing websites, kamar wasu ayyuka da suka shafi harkar yanar gizo.

Eh, halalin haƙiƙa na fi amfani da hannun dama wurin ayyuka na. Sa'annan wurin cin abinci ma na kan yi amfani da hannun dama ne. A takaice dai, komai na kan yi ne da hannun dama. Face biyan buƙatuna cikin bayan gida.

Eh, yanayin ɗakin da na fi so shine ɗaki ya kasance ba duhu sosai ko in ce a ya kasance babu haske sosai a da fitila wacce takeyi mai kala.

Lalle haƙiƙa a asaliyan launin idanuwan mu fari ne, ah wacce ah ta kasance idanuwa ce wacce ta, ta kasance cikin duk al'umma, ah mafi inganci da kuma sanayya.

Shago da na fi zuwa shi ne shagon da ake saida provisions kamar kayan sanyi haka da kuma kayan buƙatun yau da kullum kaman wanda suka haɗa da su kayan sawa.

Eh nakan yi amfani da kunnen waya a lokacin da ya kama amma a kusan kowane lokaci nafi amfani da handfree wanda nafi samun sauki wurin amsa kira ko kuma kiraye kiraye.

Nakan share ɗaki a kusan sau biyu zuwa uku a kowace rana. Wannan ya danganci yanayin da naga ɗakin. Idan babu datti nakan share da safe sannan kuma in share da yamma.